Na fi son ba da kyaututtuka na abinci kamar shinkafa, masara, gero, dawa da doya domin mutane su samu su ci su ko.

Kwarai da gaske, na kan jefa dutse ya yi nisa kamar lokacin da ina hangi tsuntsu yana tsaye a kan bishiya da nisa nakan ɗauka dutse sai in jefa in duba yadda tsuntsun yake, in jefa mashi in harbe shi sosai.

Eh nakan sa hannu akan sakonai na mu. Dalili shine in ban sa hannu ba sakonai ba za su je ba kuma ba za a amince da wannan sakonan ba. Amma in na sa hannu a ciki zai nuna sheda cewa na yadda da wannan sakonai.

Eh ina kunna sanarwa na app domin wannan sanarwar na app yana da, yana da amfani da muhimmanci sosai a gareni domin nakan koya abubuwa masu amfani da waɗannan sanarwa na app.

Na fi son itacen mangwaro, domin 'ya'yan itacen mangwaro yana da daɗi, yana ƙara jini, yana ƙara ƙarfi kuma abinci ne shi mai daɗi yana gina jiki ɗan adam.

Ina son karanta littatafai domin yana da amfani, yana ƙara min ilimi. Karatun littattafai yakan buɗe min kwakwalwa na in gane rayuwa da kyau kuma yakan ƙara mini ilimi sosai sosai.

Yadda nake kare kaina daga sauro shine nakan kulle taga da kofofi, kuma nakan sa maganin sauro da zai kashe su sauron. Kuma ina kwana a ƙarƙashin gidan sauro.

Na ina da irin jaka mai kyau da na ke kai domin wannan jakan ina taimake ni ina adana abubuwa da yawa masu kyau masu amfani a cikin wannan jaka.

Eh nakan duba daftarin kuɗi domin in duba kuɗin da kyau ko yana da damuwa akai ko babu. Ina lura da daftarin kuɗi sosai sosai domin kada azo in shiga matsala ko in shiga cikin damuwa.

Sosai kwarai da gaske nakan raba abinci na da mutane, domin akwai yawanci mutane a anguwar mu da basu samun cin abunci ko na rana guda. Don haka shine dalilin da nakan nayi abinci ko na saya, nakan raba musu domin suma su samu su ci.

Yadda muke sadarwa a wajen aikin mu shine mukan yi amfani da waya mu kira junan mu ko kuwa za mu zauna mu tara junan mu muna sadarwa muna tattauna gaba ɗayan mu.

Nakan shirya ayyukana yadda ta dace. A dalla dalla, kowane ayyuka da nake da shi nakan rubuta shi a kan fallen takarda domin in bi shi dalla dalla. Kada a samu matsala kuma in yi aikina da kyau.

Wallahi tallahi ban iya duba lambar QR ba domin yana da wuya, yana da wahalan ganewa shiyasa nima kaina ban iya yin shi ba domin ban gane amfani da shi ba.

Wannan burodi da na fi so shine wannan irin burodi da ake yayyanka shi tsille-tsille. Yana fita da kyau kuma yana da laushi. Wannan irin wannan biredin kuma yana da daɗin ci sosai sosai.

Sosai sosai na iya rera wakoki na zamani, kalaka daban daban kuma na iya rera wakokin na gargajiya irin na yaren mu sosai sosai.

Kwarai da gaske na kan sanya tunawarwa don ayyuka, domin wasu mutanen in ba a tuna musu ba ba za su taɓa tunawa ce wa suna da ayyukan yi ba. Amma sanda sanya tunawar domin su gane cewa suna da aikin da za su yi.

Yadda nake sasanta rikici a wurin aiki shine wanda suke da damuwar yin rikici zan kira su dukkan su biyu, in yi musu shari'a, in ga wanda yake da laifi in ba shi laifin shi. Wanda bai da laifi sai in kara mishi haƙuri yadda za su yi zaman lafiya da wannan da suke tare.

Na fi son launi fari. Domin fari yakan haskaka ko ina. Duk inda ka ajiye launin fari za ka gan shi da haske kamar taurariya, kuma yana da kyau ba abun da ya isa ya rufe shi.